Yaya kake gaishe wa mutane? Idan na gan wani wanda na girme shi, to ina bukata gaisuwa daga wannan mutum. Idan kuma na gan wanda na wanda ya girmeni, to ni zan fara gaisuwa domin na san cewa wannan ya girmeni. Idan na je gidan mutane to zan fara gaida su domin ni ne na je gidansu. Idan kuma mutum ya zo gidana to ina bukatar gaisuwa daga wannan mutum. To yanda nake gaisa kenan.

Kana iya tuƙin mota? Babu, ban iya tuƙa mota ba amma zan so in tuƙa mota. Zan so in iya tuƙa mota amma yanzu gaskiya ban iya tuƙa mota ba.

Kana fi son kofi ko shayi? Na fi son shayi fiye da kofi, domin kofi yakan sa mutum ya rame. Don haka bana son kofi. Na fi son shayi.